Wani irin wasa kake a waje? Wani irin wasa kake a waje? Wani irin wasa kake a waje? Wani irin wasa kake a waje? Ina yin wasanni kala kala. Cikin wasannin, hadda wasan ƙwallo da wasan volleyball, da wasan cricket, da wasan wrestling. Amma na fi yi wasan ƙwallo, saboda ni ma'abocin ƙwallo ne. Ina son ƙwallo. Ƙwallo duniya ce toh.

Nawa ne yawan danginku a gida? Nawa ne yawan danginku a gida? Nawa ne yawan danginku a gida? Nawa ne yawan danginku a gida? Muna da yawa sosai gaskiya. Ciki aƙalla mun kai mu ɗari a danginmu saboda yayyina kaɗai yayyina kaɗai su ashirin ne. To a kowane yayyinawa sun haihu, to kowanne kuma yana da 'ya'ya sama da guda uku.

Ya ke zubar da shara, ya ke zubar da shara, ya ke zubar da shara, ya ke zubar da shara, ya ke zubar da shara, ya ke zubar da shara, ya ke zubar da shara, ya ke zubar da shara. Idan na tara sharan da yawa shi ne nake zuwa nake zube shi. Though mu anan a community mu motan kwasan shara yana zuwa kowane satin ranar talata. To kowa sai dai ya tara sharan shi a gida. Idan motan ta zo ran talata sai kuwa ya fito da shi ya sa a mota, motan taje ta zubar.

Kuna da Wi-Fi a gida? Kuna da Wi-Fi a gida? Kuna da Wi-Fi a gida? Kuna da Wi-Fi a gida? Kuna da Wi-Fi a gida? Kuna da Wi-Fi a gida? Kuna da Wi-Fi a gida? Kuna da Wi-Fi a gida? Kuna da Wi-Fi a gida? A'a, gaskiya ban da Wi-Fi a gida. Saboda ni da datan waya nake amfani da shi. Ni ba ma'abocin Wi-Fi bane saboda na fi yarda da data. Saboda data duk inda zaka je wayan ka ne zaka kunna shi a lokacin da kake so. Amma Wi-Fi kuma sai idan kana gida sanda zakayi amfani da shi.

Yaya kake neman izinin hutu? Yaya kake neman izinin hutu? Yaya kake neman izinin hutu? Yaya kake neman izinin hutu? Yaya kake neman izinin hutu? Yaya kake neman izinin hutu? Yaya kake neman izinin hutu? Yaya kake neman izinin hutu? Idan lokacin yaye na hutun ina rubuta takarda ne sai in tura ma ko in ba ma ogana a wajen aiki. In na bashi to sai mu gani idan sun amsa sai su ban hutuna. In basu amsa ba kuma suce mun ba yanzu ba.

Sau nawa kake ƙidayan kayayyaki? Sau nawa kake ƙidayan kayayyaki? Sau nawa kake ƙidayan kayayyaki? Sau nawa kake ƙidayan kayayyaki? Sau nawa kake ƙidayan kayayyaki? Sau nawa kake ƙidayan kayayyaki? Ina ƙidayan kayayyaki na a mako a ƙalla sau takwas. Idan na anso wankina sai in zo na ƙidaya su in lissafa su in san cewa ba wanda ya ɓace.

Wace hannu kake amfani da ita? Wace hannu kake amfani da ita? Wace hannu kake amfani da ita? Wace hannu kake amfani da ita? Wace hannu kake amfani da ita? Wace hannu kake amfani da ita? Ina amfani da hannun dama ne, ni ba dama ne kaɗai amma bana amfani da han-hannu hagu. Hannu hagu ina amfani da shine wajen wanke bayan gida amma dai ni ba dama ne to da hannun, da hannun dama nake amfani.

Nawar ruwa ke sha kullum, nawar ruwa ke sha kullum, nawar ruwa ke sha kullum, nawar ruwa ke sha kullum, nawar ruwa ke sha kullum, nawar ruwa ke sha kullum. Gaskiya nima abokin shan ruwa ne. Ina shan ruwa sosai, sosai, sosai. Idan a rana ina iya shan feota, ina iya shanye feota aƙalla kusan guda goma sha ɗaya. A rana ina iya shan feota guda sha ɗaya. To gaskiya ni maabocin feota ne saboda feota, ruwa yana da amfani da sosai a jikin ɗan adam. Saboda idan ba ruwa ba mutum.

Ina kike tofa miyau? Ina kike tofs miyau? Ina kike tofa miyau? Ina kike tofi maiyo? Ina kike tofi maiyo? Ina kake tofa miyau? Ina kake tofa miyau? Ni ba ma'abocin tofa miyau bane amma kuma idan kamar na tashi da safe kafin in wanke bakina, za ka ga ina tofa tofan miyau. Musamman shi yasa na ɗan nema wani ɗan kwalla sai na zuba toƙa a ciki. A nan nake tofa miyau ko da yaushe idan na tashi kafin in wanke bakina.

Yaya kake kawo wa gidanku? Yaya kake kawo wa gidanku? Yaya kake kawo wa gidanku? Yaya kake kawo wa gidanku? Yaya kake kawo wa gidanku? Yaya kake kawo wa gidanku? Idan na tashi daga wajen aiki sai in biya in yiwo cefane, sai in kawo cikin gidanmu don a dafa a ci, a yi nishaɗi, a ji daɗi, a samu ƙarfin yin ibada. Ko da yaushe ina kawo wa ne. Idan na tashi aiki na samu kuɗi sai in zo in ɗan sayo kayan marmari ko kayan lakumashi sai a ci a ji daɗi a yawan nau'in salati.

Yaya kake gina dangantaka a wajen kasuwanci? Yaya kake gina dangantaka a kasuwanci? Yaya kake gina dangantaka a wajen kasuwanci? Yaya kake gina dangantaka a kasuwanci? Yaya kake gina dangantaka a kasuwanci? Ina gina wane cikin natsuwa da kamala da sanin ya kamata. Idan ka zo zan anshe ka hannu bibbiyu in tambaye ka me yake so. In kawo maka ruwa ka ji daɗi, yanda gobe zaka dawo.

Ya yake jagorantar mutane? Ya yake jagorantar mutane? Ya yake jagorantar mutane? Ya yake jagorantar mutane? Ya yake jagorantar mutane? Ina jagorantar mutane da ilimi da sani ya kamata. Bana abu cikin sarrai, bana sa sarrai, bana yi abin da bai dace ba. Idan mutane sun loda wasu, in jagorace su in sa su a hanya mai daidai chiya, a yi abun da ya dace.

Yaya unguwan ku take, unguwarku take yaya, unguwarku take yaya, unguwarku take yaya, unguwarku take yaya, unguwarku take yaya, unguwarku take yaya, unguwarku take yaya, unguwarku take yaya. Gaskiya unguwarmu unguwa ce mai ƙazanta, mai dauɗa, yawwa ba a tsaftace su. Mutanen unguwan yanda kasan dabbobi haka suke rayuwa. Abun dai ba daɗi shiyasa kawai na tashi na bar unguwar.

Wane irin yanayi kika fi so? Wane irin yanayi kika fi so? Wane irin yanayi kaka fi so? Wane irin yanayi kika fi so? Wane irin yanayi kika fi so? Wane irin yanayi kika fi so? Wane irin yanayi kika fi so? Gaskiya na fi son yanayi sanyi. Na fi son yanayin sanyi. Yanayin sanyi yana sa ni nashiwa, yana sa ni jin daɗi, yana sa ni, eh, ƙaho. Ina jin daɗi yanayi lokacin sanyi. Amma lokacin zafi ina shan wahala gaskiya.

Kana fikicin tufafi, kana fikicin tufafi, kana fikicin tufafi, kana fikicin tufafi, kana fikicin tufafi, kana fikicin tufafi, kana fikicin tufafi, kana fikicin tufafi. Eh tabbas ina fikicin tufafi saboda fikicin tufafi yana sa ni jin dadi, yana sa ni shuɗa. Idan ina yi, yana ɗauke mun lokaci na. Idan ina yi, ina samun natsuwa da, da sanin ya kamata.

Me kake yi lokacin da ruwa yake zuwa? Me kake yi lokacin da ruwa yake zuwa? Me kake yi lokacin da ruwa yake zuwa? Me kake yi lokacin da ruwa yake zuwa? Me kake yi lokacin da ruwa yake zuwa? Me kake yi lokacin da ruwa yake zuwa? Idan ruwa ya zo sai in samu waje in fake idan ina cikin, idan ina waje ne. Idan kuma ina gida ne sai in kulle tagogi na, in shiga ciki, in natsu har ruwa ya ɗauke. Idan kuma ina waje ne, ina samu waje ina fakewa ne saboda ban san ruwa ya taɓa ni, ruwa ya taɓani yana samun ciwo, ina yin ciwo.

Wane abinci yake sa ka ji daɗi? Wane abinci yake sa ka ji daɗi? Wane abinci yake sa ka ji daɗi? Wane abinci yake sa ka ji daɗi? Abincin da yake sa ni ji daɗi shine shinkafa da mai da yaji. Na fi son shinkafa da miya da yaji amma na fi son shinkafa da mai da yaji. Shinkafa da mai da yaji shine yake sa ni jin daɗi. Idan na ci shi ina samun ƙarfi, ina samun kuzari, ina samun natsuwa da nishaɗi da jin daɗi.

Sau nawa kike tsarkake gidanku? Sau nawa kike tsarkake gidanku? Sau nawa kike tsarkake gidanku? Sau nawa kike tsarkake gidanku? Ina tsarkake gidanmu aƙalla sau uku a rana. Ko da yaushe, da safe da rana da yamma nake tsarkake gidanmu. To bana wasa da tsarkake gidanmu. Ko da yaushe ina ƙoƙarin tsarkake gidanmu. Yauwa.

Me kake yi lokacin da ka kamu da mura? Me kake yi lokacin da ka kamu da mura? Me kake yi lokacin da ka kama da mura? Me kake yi lokacin da ka kama da mura? Me kake yi lokacin da ka kama da mura? Ina ƙoƙari ne ina samun magani insha, sai in samu waje in kwanta, saboda muran ya sauka. Saboda mura wata ciwo ce wacce take bani wahala. To idan ta kama ni gaske ina shan wahala. Amma ina ƙoƙari ina, ina shan mata magani don in samu lafiya.

Yaya kake kare kanku daga sauro? Yaya kake kare kanku daga sauro? Yaya kake kare kanku daga sauro? Yaya kake kare kanku daga sauro? Ina kare kaina daga sauro idan, idan zan kwanta sai in shiga cikin gidan sauro. Wannan net dinnan abu mai yana-yanan nan, ina shiga ciki saboda ban so sauro ya cije ni a nan nake kare kaina.

Kana lulluɓe da bargo? Kana lulluɓe wada bargo? Kana lulluɓe da bargo? Kana lulluɓe wada bargo? Kana lulluɓe da bargo? Kana lulluɓe da bargo? Kana lulluɓe da bargo? Eh, ina lulluɓe da bargo. Dan ni ma'abocin bargo. Ina son bargo. Ko da yaushe ko da kuwa ace cikin zafi ake yi, ina ƙoƙari ina lulluɓe da bargo balle a cikin sanyi yanzu da muke ciki.

Kana iya yin iyo, kana iya yin iyo, kana iya yin iyo, kana iya yin iyo, kana iya yin iyo, kana iya yin iyo, kana iya yin iyo, eh ina iya yin iyo saboda na iya ruwa sosai. Hasalima abin da ake ce mun shine kifin ruwa, abin da ake ce mun kenan. Ha ana to na iya iyo sosai, ina iyo sosai yanda ba ka zato.

Yaya dangantakarku da abokan aiki? Yaya dangantakarku da abokan aiki? Yaya dangantakarku da abokan arziki? Yaya dangantakarku da abokan aiki? Dangantakarmu da abokan aikinmu dangantaka ne ta amana, ta kamala, ta sanin ya kamata, ba cuta ba cutarwa, ba zalunci ba ha'inci. Muna da dangantakar su cikin amana.

Wane kayan marmari kika fi so? Wane kayan marmari kika fi so? Wane kayan marmari kika fi so? Wane kayan marmari kika fi so? Cikin kayan marmari ina son agwalima, ina son tuffa, ina son abarba, ina son lemu, ina son kankana, ina son goiba, ina son mangwaro.